Umm, wasu lokuta haka na kan ɗan taɓa yin aiki bayan lokaci. Amman dai yawanci nafi yin aiki a kan lokaci sabida shine yafi amfani sannan kuma abin da yake da amfani shi mutum yake yi.